Akwai kyakkyawar dangantaka tsakaninmu da abokan aikinmu, sannan akwai girmama juna a tsakaninmu, sannan akwai gaskiya, sannan kuma muna ƙara fahimtar juna a ko da yaushe. Kowa ya san na gaba da shi akwai girmamawa sosai da sosai.

Kujeru na suna da laushin daɗi wurin zama sannan har ana kwanciya a kai. Kujeru ne waɗanda ake amfani da su a wurin kwanciya kuma ana yin amfani da su a wurin zama. Mukan tarba bakin mu da maƙotanmu in suka zo gida jam mu.

A dukkan lokacin da na kamu da mura, na kan tafi wurin likita saboda ya duba ni, ya ji abin da yake damuna, sannan idan ya ba ni magani sai in tafi gida, sai in sha. Idan na sha sannan sai na yi addu'a. Kuma idan na yi hakan Allah yana ba ni lafiya.

Nakan sha ruwa mai sanyi musamman idan yanayi na zafi ya juya. Yanayi ne wanda kowa yana buƙatar ruwa mai sanyi saboda ya sanyaya maƙogaron shi sannan ya samu ni'ima a jikin shi sannan yana ƙara lafiyan jiki. Shi ruwa mai sanyi a yanayi mai zafi.

Ina magance damuwa a wurin aiki sannan ya danganta a yanayin yadda damuwar ta zo mun. Nakan natsu ne na yi tunani hanyar da zan magance damuwar kafin na magance ita. Damuwar ya danganta da irin yanayin da damuwar ta zo.

Ba na cin abinci kai tsaye a lokacin da na je wurin aiki, amma da safe idan na je wurin aiki, na kan sha shayi da biredi ko da cin cin. Sannan idan rana ta yi, shi kuma sai in samu abinci kamar shinkafa ko tuwo da miya, sai in samu in ci kafin in koma gida.

Eh muna sa uniform a wurin aiki. A wurin mu na ma'aikatan lafiya muna sa uniform saboda shi uniform a wurin ma'aikacin lafiya wata kariya ce wacce take kare shi daga wasu dukkan cututtuka daga mara lafiya ko kuma a cikin asibiti.

Ina iya hawan keke, ina tuƙa keke sosai da sosai musamman idan ina so in yi amfani da shi a wurin motsa jiki. Idan na yi amfani da keke, na kan yi tafiya mai nisa sosai da sosai saboda motsa jiki.

Ina lulluɓe jikina da bargo musamman a lokacin hunturu, lokacin sanyi, lokacin da sanyi yake damun al'umma. A lokacin ne nake amfani da bargo a wurin kwanciya, nakan lulluɓe jikina saboda in kare jikina daga yanayin sanyi.

Ina zubar da shara a kwandon shara da nake da shi sannan in ya taru sai mu diba mu je mu zubar da shi a cikin wani rami saboda shi hakan yana sa muhalali ya zama yana da tsabta sosai da sosai.

Muna da WiFi a gida kuma muna amfani da shi a wurin aiwatar da dukkan ayyukan mu a wayar salular mu na yanar gizo. Yana ba mu biyan buƙatu sosai da sosai a dukkan abun da muke so mu yi a yanar gizo a wayar salular mu.

Ina amfani da sabulun Dettol ne a wurin wanka, saboda shi sabulun Dettol yana da sinadarai a cikin shi wanda suke kashe dukkanan kwayoyin cutan da suke jikinmu, sannan suke cikin ruwan da muke amfani da shi. Waɗannan kwayoyin cuta ba ma ganin su, ba ma iya ganin su da idanu. Sannan nakan yi amfani da sabulun Viva a wurin wanke dukkanin kayana, yana da ƙanshi kuma yana da daɗin yin aiki.

Ba na amfani da mataimakin murya. Muryata nake amfani da ita a dukkan lokacin da nake magana ko kuma a dukkan lokacin da muke sasantawa da al'umma ko jama'a. Nakan yi amfani da muryata ko ina waya ko ina, ina waya ta sadarwa ko kuma ina jawabai. Ba na amfani da mataimakin murya. Muryata da Allah ya ba ni nake amfani da ita a ko da yaushe kuma a kowane lokaci.

Ba ni da wata ƙa'ida sa'o'i wurin kallon waya ko wurin amfani da waya, amma wani lokutan ina amfani da dogon sa'o'i musamman idan zan yi amfani da yanar gizo don wani bincike na nazari ko kuma wani ayyu- ko kuma wasu ayyukan da nake so. In cimma buri, nakan yi amfani da sa'o'i kamar goma zuwa sa'o'i goma sha biyu.

Muna amfani da ruwan rijiya sosai da sosai. Ruwan rijiya a wannan yankin namu shine ruwa wanda yafi yawa wanda ake amfani da shi musamman a wurin wanki, wanka da wanke wanke. Sai dai wannan ruwan rijiya ba mashanshi kai tsaye, sai mun tafasa shi ya ƙona dukkanin wasu ƙwayoyin cuta da wanda ba ma iya gani da ido sannan kafin mu sha ma jikinmu.

Idan na fahimci wannan tambayar ana nufin tafawa wato tafin hannu, nakan tafa a duk lokacin da na ga wani ya yi abin birgewa ko ya ƙware a kan wani abu. Ya sa ni farin ciki sai in haɗa hannaye na tafukan hannuna hagu da dama sai in tafa mai saboda birgenin da ya yi ko kuma ya yi min wani abu na ban sha'awa.

Muna da nau'in madubi guda biyu a gida. Muna da nau'in madubi wanda kafintoci suke haɗawa, wanda mata suke amfani da shi a spadurowa, sannan kuma muna da madubi wanda muke amfani da shi a hannu. Muna taje gemu kuma muna taje kai.

Bana rera waƙa kuma ban san yadda ake rera waƙa ba saboda haka ban iya rera waƙa ba amma in na ji nishaɗi wani zubin ina jin waƙoƙi irin namu na al'adu na gargajiya amma dai waƙa bana iya rera waƙa.

Na fi kuzari da safe fiye da yamma saboda a lokacin safiya, lokacin na tashi daga bacci kuma bacci abu ne wanda yake hutad da gajiya. Shi yasa a duk lokacin da na tashi da safe na fi kuzari. Da zaran na tashi na je na yi atisayen na dawo na yi wanka sai in ƙara jin wani kuzari a lokacin safiya. Amma da zaran yamma ta yi akwai wahalhalu da gajiya.

Ina jure ma zafi ta hanyoyi kamar sanya tufafi marasa nauyi sannan ina zuwa nakan watsa ruwa saboda in ɗan ji daɗi a jikina zafin yakan rage. Sannan in samu inda akwai iska da inuwa mai sanyi in je in zauna, in huta saboda in ji sanyar rayuwa don gujema wannan zafi. Waɗannan hanyoyi su ne nake bi nake jure ma zafi a duk lokacin da akwai zafi, zafin yanayi.

Ina matuƙar son tufafi, ƙananan tufafi sannan ina son tufafi namu na al'ada, da hula da janfa da wando. Sannan kalar tufafin da na fi so, na fi son farin tufafi da mai shuɗi. Ina son waɗannan tufafi sosai.